Wato sau nawa kike kidaya kayayyaki? Eh, ni kaina ina kidaya kayayyaki akai akai, musamman abubuwan da nake amfani da su a kullum. Ina yin hakan domin in san abin da yake akwai da kuma abin da ya kusa ƙarewa da wanda ma babu wanda nake kuma buƙata. Kidaya kayayyaki yana taimakawa mutum ya guji rashin tsari da kuma ɓata lokaci. A gida ina kidaya kayayyaki kamar abinci ne, sabulu, man girki da sauran abubuwan amfani a cikin gida. Yawanci nakan yi haka sau ɗaya a mako ko kuma kafin in je kasuwa. Idan na riga na san abin da ya rage sai in sayi abin da ya dace kawai ba tare da ɓarnata kuɗi ba ko siyan abin da bana buƙata a lokacin da zan je siyayya. A wurin aiki ma kiɗaya kayayyaki abu ne mai muhimmanci. Ana ƙidaya kayan aiki kamar takardu, alkalami da wasu na'urori domin tabbatar da cewa kome yana nan. Idan an saba da ƙidaya kayayyaki, aikin yana tafiya cikin sauƙi kuma ana rage kuskure. Wasu mutane da yawan mutane suna ganin ƙidaya kayayyaki wahala ce amma a gaskiya yana kawo sauƙi. Yana koya wa mutum kula da abu, kula da abu da kuma yin shiri tun kafin lokaci. Idan mutum bai da ƙidaya kayayyaki ba, zai iya shiga matsala a lokacin da yake buƙata. A lokacin da yake buƙatar abu ya ga ya ƙare sannan a lokacin abin ma zai ya fusata shi. Haka kuma ƙidaya kayayyaki yana taimakawa mutum wajen tsari dokiya. Idan ana ƙidaya abubuwa akai akai, ana iya gano abin da ya ɓace ko ya lalace da wuri. Wannan yana hana asara da rashin fahimta. A ƙarshe sau nawa mutum yake ƙidaya kayayyaki ya danganta da yawan kuɗin shi da buƙatarsa. Shine.

Shin ina sanya tabaru ko ko a'a? Ni kaina, eh, ina sanya tabaru a lokuta daban-daban. Musamman idan na fita ko lokacin da rana take haskakawa sosai. Tabaru abu ne mai muhimmanci domin yana kare fuska daga rana, kura da kuma wasu abubuwan da ke iya cutar da ido ko fata. A wasu lokuta ina sanya tabaru ne saboda kyau. Tabaru na da salo daban-daban, launuka da siffofi masu jan hankali. Idan na sanya tabaru mai kyau, yana ƙara wa tufafina armashi kuma mutane sukan lura da kamannina. Haka kuma a lokutan sanyi ko iska, tabaru yana taimaka min wajen kare kai daga iska da kankara. A wurin aiki ko makaranta, wasu lokuta ina sanya tabaru idan akwai buƙatar fita waje sosai. Misali, idan zan je kasuwa ko wajen wasanni, kallon wasanni, tabaru yana sa ni jin daɗi kuma yana taimaka wajen ganin abin da ke gabana a cikin sauƙi. Amma dai idan ina a gida ko lokacin da nake hutawa, sau da dama ina cire tabaru domin jin daɗi da hutu da sakin jiki. Yin hakan yana sa kai ya huta kuma ba sai na damu da abu ba. A ƙarshe, sanya tabaru abu ne mai amfani sosai. Ba wai kawai kayan ado bane yana kuma kare fuska da ido daga cutarwa. Yana da kyau mutum ya saba da amfani da tabaru lokacin da ya dace domin kiyayewa da kuma samun nishaɗi.

Shin wane launi ne jakar kuɗi na? Wato ni kaina jakar kuɗi na tana da launi amma baƙi. Launin baƙi yana da kyau sosai kuma yana burge ni kuma yana dacewa da kusan duk tufafi da kayan sawa. Haka kuma jakar baƙi tana bayyana tsari da tsabta saboda baya nuna datti da sauƙi idan aka kwatanta da wasu launuka masu haske. Jakar mu ta kuɗi abu ne mai muhimmanci a rayuwa domin tana taimakawa mutum a ajiye kuɗi, kati da wasu muhimman takardu. Idan jakar ta kasance da kyau kuma mai tsari, yana sa mutum ya ji daɗi kuma ya fi samun natsuwa yayin amfani da ita jakar. A wasu lokuta da dama zan sanya jakar baƙi saboda salo kawai. Launi mai kyau yana ƙara wa mutum armashi musamman idan an daidaita shi da tufafin da aka saka. Haka kuma idan ina fita kasuwa ko aiki, jakar baƙi tana sa abin da ke ciki ya zama mai sauƙin samu da amfani. Amma wasu lokuta mutane suna amfani da jakunkuna masu launi ja, shuɗi ko launin ruwan ɗora-ɗorawa. Wannan yana nuna bambancin da ɗanɗano na mutum, na ɗan adam. Duk da haka, na fi son baƙi sabida sauƙin amfani da kuma tsabta da yake da shi. Ƙarshe dai, launin jakar kuɗi yana da muhimmanci amma abu mafi muhimmanci shine jakar ta kasance mai ƙarfi, tsari da amfani. Launin baƙi yana da kyau domin yana haɗuwa da kome kuma yana sa jakar ta daɗe tana amfani.

Shin me nake yi da ragowar abinci? Ina kokarin yin amfani da ragowar abinci domin kada a bata shi. Ragowar abinci abu ne mai muhimmanci a rayuwa, domin yana taimakawa mutum adana kuɗi da kuma kula da muhalli. A wasu lokuta, idan ragowar abinci ba ta da yawa, nakan sanya ta a cikin firiji domin ci a gaba. Misali, idan nada ragowar shinkafa, wake, ko miya, zan adana su a kwalba mai rufi sannan in yi amfani da su a rana ta gaba. Wannan yana sa abinci ya daɗe kuma yana da lafiya. Wasu lokuta ina amfani da ragowar abinci wajen yin sababbin girke-girke. Misali, ragowar miya za'a iya haɗa da sabuwar abinci kamar dankali ko fulawa domin samun abinci mai daɗi. Hakan yana sa abinci ya kasance mai amfani sosai ba tare da bata ba. Haka kuma wasu lokutan ragowar abinci na bai wa dabbobi a gida ko kuma na raba ma almajirai masu bara. Wannan yana taimaka musu su ci abinci kuma yana rage sharar gida. Amma dole ne a tabbatar da cewa abincin bai lalace ba, domin lafiyar dabbobi ma tana da muhimmanci. A ƙarshe dai, ragowar abinci ba abu ne da za'a zubar kawai ba. Idan aka yi amfani da shi cikin hikima, yana taimakawa wajen adana kuɗi, kare muhalli da kuma taimakawa dabbobi da masu buƙatar abinci a wannan lokacin a maimakon zubar da shi.